A ina, ina kunna, ah, ina kunna ƙararrawa ko kuma sanarwa ta duk wani application dina. Kamar irin kalanda, nakan kunna saboda ina da, idan ina da abubuwa haka, nakan yi amfani da su wajen sakawa a cikin kalanda, domin ya tabbatar mun da cewa rana kaza, lokaci kaza, zan yi abu kaza. Sannan nakan kunna ƙararrawata ta wata kiran sallah ko kuma ta, ah, WhatsApp ko kuma ta wannan duk abubuwan da na san, a wannan application da nake amfani da su. Ina kunna musu wannan saboda me? Saboda in samu tabbacin cewa sun mun, sun ba ni, sun ba ni sanarwa lokacin da nake buƙatar yin aiki da su, ko kuma lokacin da wani saƙo ya shigo daga cikinsu Daga yanzu idan ba ka da saƙon ma wana abun sai ya shigo kamantama ba ka sani ba to shi yasa koyaushe ina kunna, ina kunna sanarwa ta dukkan application dina saboda in samu, in yi, ya mun ƙara duk lokacin da naga ko saƙo ya shigo ko wani abun ya shigo.

A tabbas ina kana a kan gado saboda yafi laushi, yafi taushi da kuma kana fin bacci mai daɗi fiye da kwanciyar ƙasa. Dan iya zai idan na kwanta a ƙasa indai ba wani aiki ne mai wahala ba ko wani abu idan na kwanta a ƙasa nakan samu nakan bana jin daɗi amma idan aka ce wannan a kan gado zaka kwanta to zaka yi bacci kancicin kwanciyar hankali mai daɗi saboda wannan tattausan katifar da take baka wannan. Amma idan aka ce maka a wannan ƙasa ne to dole sai kaga kayi baka da kwanciyar hankali ba kuma daɗi. Jin jikinka ka tashi da safe na ciwo indai na kwanta ni a ƙasa to tabbas na yi aiki ne na wahala ko na gajiya ko na ƙarfi wanda yake sani jikina zai yi ciwo to sai nayi amfani da ƙasa saboda in samu in samu rashin ciwon jiki. Amma indai ba aiki ne ba gaskiya fisabilillahi nafison kwanciya a kan kadona cikin kan katifa saboda laushin katifa kuma ka yi bacci mai daɗi ma babu ruwan ka da wata damuwa.

A ina mu'amala da su na ɗauke su tamkar ƴan'uwana kumaa abokaina. Ba don komai ba, du mutumin da ake yaɗa ka da su to abokai ne na. Zama wanda za ku zauna awanni tare da su a gurin aikinka to ni na ɗauke su ina mutunta su kuma ina ƙiman ta su ina jarrata su. Na ɗauke su tamkar ƴan'uwana dan wani zubin mukan zauna mai shawara da su, su ban shawara nima in ba su shawara ta zaman rayuwa. Haka zalika idan wani abi ya taso mun ko na rashin lafiya ko na abun suna zuwa su duba ni. Haka zalika nima in wani abu ya taso musu na rashin lafiya ko na murna ina zuwa an yi musu to ni na ɗauke su tamkar abo-- ƴan'uwana bama abokaina ba don sun wuce abokai, ƴan'uwana na ɗauke su. Kuma duk mutumin da za ku zo kuyi aiki tare da shi wataƙila ko a ƙarƙashin ka yake ko kuma kai a ƙarƙashinsa kake tofa kun zo ne ku nema wa kan ku arziki. To dole ka ƙimanta shi, ya ƙimanta ka. Du mutumin da zai zo ya riƙe maka amana kuyi aiki tare ko kuma ka yi aiki a ƙarƙashinsa ka riƙe a kamaema ya halatta a kanka mutunta shi. Domin arziki duk daga Allah ne amma kuma duk mutumin da za ku zauna tare da shi to dole a samu aminci da dangantaka to ni ina zaune da abokan aikina cikin lumana da mutuntawa na kuma ɗauke su fiye da abokan aikina, ɗauke su tamkar ƴan'uwa.

A na fi so in ɗan inyi hutuna a bakin ruwa wurin iska mai daɗi. In zauna a iska kamar irin bakin teku haka iska tana kaɗa ka yauwa daga kai sai ga jeran wando sai yar singile tin ka. Ka na ɗan sha iska mai lafiyayya to eh kam. Ina son irin wannan hutun sannan kuma ina so inje ƙasashen na masu jajayen kunne turawa kamar irin su Germany, Luxembourg, Spain, ah Canada. Ina so kuma inje irin su Asia su China suwaye inyi hutuna ba don komai ba saboda yanayin kamar, kamar zuwa ƙasar Rasha ina so inje saboda wannan ƙanƙarar da take zubowa yayin da ka yi wannan. Sannan kuma a ƙarshe ina son inje ƙara zuwa Saudi domin in gaishe da ManzonAllah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ina son zuwa in ƙara zuwa Saudiyya saboda inje in ga Ka'aba in ga, in ga, in ga Ka'aba in ziyarci ManzonAllah ina son zuwa shi ne first wannan ina, inda na fi so inje inyi hutuna inyi ibada can.

A cigaba, yanzu idan kana, ina aiki na ga cewa na gaba na ya samu nasarori sosai to nakan ƙara dagewa, in jajirce, in kuma riƙe amana, in kuma tsaya tsayin daka, ba don komai ba in ɗan, nima in kai wannan matsayi. Saboda duk inda kake aiki iri kala kaza, ka ga wani a wannan gurin ya kai wannan matsayin, to tabbas za ka ji daɗi za kuma ka san cewa kaima idan ka tashi, ba, za ka iya kai wa wannan matsayin. To nakan dage in samu ƙwarin gwiwa, in sami kuma neman ƙarin yabo daga gurin masu gidana domin su ƙara ƙarfafa mun gwiwa su kuma ƙara kai ni wa duk wani su ƙara min maƙami da zan iya zuwa in kai wani wannan matsayi da wani na wa ya kai a wurin aiki. To shi ya sa gaskiya ina dagewa sosai, ina kuma martaba aikina saboda ina ganin ƙwarin gwiwar da nake samu ko kuma nake gani tare da waƴen nan ƴan uwana da suka ci gaba a aiki, to yakan sa ni nakan dagewa nima in samu wannan, wannan abun. Wannan ƙwarin gwiwar in ci gaba nima da yin aikina cikin gaskiya da riƙon amana.

A da safe ina tashi wajen ƙarfe sha biyu haka nake fita kasuwa. So kuma idan na je aka fara kasuwanci bana dawowa gida sai bayan sallar magariba. Wurin ƙarfe bakwai ke nan na yamma. To amma saboda yanayin gari da kuma yanayin rayuwa yanda ya canja abun sai addu'a kawai. Da kasuwa ka fita ka ƙana kuɗin man kamun ko wannan ɗinka kuɗin ka ƙona man ka, ka je kasuwar ka je ka zauna sai dai kai ta hamma kana ta zagaye zagaye babu kasuwa. To shi ya sa kawai yanzu wani zubun nake zama na a gida. Dan abubuwan da suka samu na hanyar yanar gizo mutum ya ɗan taɓa, ya ɗan samu abun da zai ci da iyalinsa. Saboda kasuwar tamu shekaru da suka zo wajen mulkin canjin mulki duk wani hanya da ake dan yi mana abubuwa sai suka tattoshe ta gaba ɗaya. To sai ya zamanto kasuwar dut ta zama sai addu'a kawai. Sai dai ka je ka yi hira ka dawo. To wani zubun gaskiya ba kasafai ma nake fita kasuwa ba. Amma lokacin da nake fita duk inda ma lokacin da muke kasuwanci sosai duk inda ƙarfe goma take mun fita ba zamu dawo ba sai bayan magariba.

Ranar Juma'a ita ce rana mafi mafi kyau a mako. Domin rana ce babba mu a ɓangaren mu ta addinin musulunci. Mukan ziyarci 'yan uwa, mukan je sallah ranar Juma'a, mukan ziyarci 'yan uwa, mukan sada zumunci. A masallaci akan haɗu da mutane da aka jima ko a kwanakin ma ba a haɗu ba saboda kasuwanci ko kuma tafiye-tafiye. Amma sai ka ga a ranar Juma'a an zauna an haɗu, an kuma tsimu sabaha, an kuma gai da juna. Sannan akan ziyarci gidajen 'yan uwa su kuma ɗan gaggaishe su do ranar Juma'a. Sannan yawanci kuma ɗaurin aure akan yin shi shi ma ranar Juma'a bayan an yi idar da sallar Juma'a. To ranar Juma'a rana ce mai kyau a cikin ranakun mako. Muna girmamata, muna jirata ta domin rana ce da al'amura sukan yi kyau kuma rana ce da akan nemi lada sosai a ranar.

A muna amfani da launuka guda biyu na tawada. Akwai launin baƙi wanda da shi muka fi amfani da shi wurin rubuce-rubuce na a lokacin zamanin da, duk da shi ake rubutu na wasiƙa ko kuma na a wannan aka na Yarjejeniya. Sannan kuma akwai launin ɗayan shi kuma jan launi. Shi kuma wannan yawanci akan fi amfani da shi wajen karatun allo, ko don rubuta Alqur'ani mai girma. Saboda akwai lokacin da wasu wasiƙa da kuma wasu ake amfani da su wasu wasiƙan da ake amfani da su, to ana amfani da wannan jan tawada wajen yin amfani da ita. To yanzu da zamani kuma ya zo gabaɗaya da irin su kwamfiyuta da su wannan tu idan aka tashi gaba ɗaya ba a amfani da waƴannan abubuwan yanzu gabaɗaya, sai dai kawai a yi amfani da ainihin biro da ya zo na zamani mai kala blue. Shi ake amfani da shi ake haɗawa. Nasa yanzu ka san yanayi akace ɗan zamani ya zo sai a juya ayi zamani. To dai yanzu ba a amfani da wannan baƙar tawada da jan tawada. Yanzu ana amfani da biro ko kuma a tafa a kwamfiyuta.

A, na fi amfani da WhatsApp, Telegram da kuma manhajar TikTok. Duk ina amfani da su saboda, saboda wannan, saboda ko da yaushe su ina amfani da su. Yauwa, sannan da Gmail ɗina ita ma ina amfani da ita koyaushe. Inna tashi ma ita nake duba, in duba in ga menene wannan ɗinta, me na samu, wane saƙo na samu. To wa'innan abubuwan, wannan dai application ɗin WhatsApp, Telegram, Gmail sai kuma na nishaɗi TikTok da nake kalla. Sannan kuma ina ɗan zagaya wa Medium, Reddit, ina yin amfani da su, yawanci, saboda na kan yi amfani da su ne, su wa'innan su Reddit da LinkedIn da Twitter, su kuma wa'innan saboda ganin abubuwa na updating na sirrin harkar kiripto ko kuma labaran yadda abubuwa suke ciki na kasuwa ko wani abun. To wa'innan duk su na fi amfani da su. Amma daily wanda nake amfani da su ne WhatsApp ne, Telegram da waye su ne da Gmail. Wa'innan su ne na uku, sai kuma ka koma kan LinkedIn, Twitter da kuma wannan su ne su kuma ragowar.

A'a nakan siyan abubuwa da yawa a cikin kasuwa. Na misali idan na tafi kasuwar Singa nakan siyo shinkafa, taliya, macaroni, ah samon vita, a'a garin alkama. Idan kuma na dawo irin su kasuwanni na cikin kasuwar Rimi nakan siyo irin su magi, Omo n wanki, ah sabulu, sai sai in siyo kuma irin su kayan ƙanshi, kananfari, citta, su masoro, su agushi. Sannan kuma idan na tsallaku na dawo shiga babban store irin su manyan store da ake sayar da kayan maƙwalashe, nakan siyo su biscuit, su lemu, su alawawoyi. Nakan siyo kuma ice cream, nakan tsallaka kuma na siyo Ice cream a cikin shagon da yake babban kasuwa ce. Na siyo ice cream a ciki na ɗan haɗo, haɗo da ita gida.